Sau nawa kake goge hakori? Ina goge hakori na sau uku a rana. Kuma eh ina samun abin da nake so sosai. Kuma ina jin daɗin gogewa. Kuma idan na goge ina cikin annashuwa da jin daɗi da farin ciki. Kuma dai gaskiya, Alhamdulillah, yana cire masu cututtuka da dama. Gaskiya, Alhamdulillah.

Wane aikin gida kake a kullum? Ina yin aikin gida a kullum. Ina taimakon matana, ina yi mata wanke wanke, ina mata shara, ina mata mofin, ina ɗan gyara katifa kuma ina riƙe mata yara, ina taimakon taurin yara. Sai kuma ina yin sharan kwata wurin tsaftacewa kenan. Ina tsaftace gidajen mu in sha Allah. Aikin gidan da muke ke nan a kullum da kullum.

Kana son kallon wata da daddare? Eh, ina son kallon wata da daddare saboda a cikin wata akwai, akwai illilmummuka da yawa a cikinta. Kuma hasken ta ma yana bada amfani a jiki. Akwai sinadarin da ke bada a cikin mutum. Kuma shi kallon wata da daddare gaskiya yana da amfani sosai saboda idan watan ta fito zakaga gari yayi haske kuma haske ban mai cutarwa ba. Hasken shi shi ba irin na rana bane wanda yake da zafi. Ina ɗan ƙuƙona mutum a jiki.

Menene babban nasaran da kuka samu a aiki? Gaskiya babban nasaran da na samu a aiki gaskiya yana da yawa. Nasara kaga na farko, nasara ta farko shine na iya aikin kuma na na iya aiki kuma na yi aikin kuma na samu riba a aikin. To kaga wannan ma babban nasara ce kuma iyawarta na a cikin ƙwaƙwalwa na ba tare da wani waiya ƙwace ba ko'ina na ji da iyawarta ne. Kuma ga shi alhamdulillah muna samun alheri a cikin aikin.

Sau nawa kuke ƙidaya kayayyaki? Ina ƙidaya kayayyaki sau adadi ba tari da yawa gaskiya ba, wai ace sau ɗaya ko sau biyu, a wata ina iya ƙidaya shi sau huɗu ko sau biyar ko sau shidda. Haka saboda in gane cewa abubuwan mu yana nan daidai intact ko kuma wani an rasa wani. Shine dai kawai amma aaa ƙidaya.

Yaya kake zubar da shara? Eh shara ina zubashi a inda ya dace ne ba ko ina nake zubashi ba. Saboda shi shara idan kana zubashi a ko ina yana iya kawo cututtuka da dama ba tare da kukan sani ba wani zai iya cutuwa. Kurajen da irin su iska ma kiga ya canja yanayin iskan ma ya canja komai da komai. Ba haka ba shara gaskiya abu ne mai kyau a zubar dashi a inda ya dace. Bayawon nan mu muna zubashi a duwatsun, muna zubashi kuma idan muka zubashi a duwatsu muna ajiyeshi kuma mota ta zo ta kwana.

Kana kunna kyandir a gida? Aa gaskiya da dai mun kunna amma dai yanzu bamu kunna saboda shi kyandir yana da haɗari gaskiya sosai. Saboda wani lokacin mutum zai kunna shi ba mai sani ba ya manta da shi ya zo ya kama da wuta, ya samu gobara a ciki kaga wannan akwai matsala sosai. Amma dai kyandir eh da mun kunna shi lokacin da babu da wani wutar lantarki sosai a wurin mu, shi yasa ka mun ka kunna shi muke a fannin.

Wayar ka na cika ajiya? Eh tana cika ajiya mana saboda wani lokaci idan ka ajiye abubuwa gaskiya ba ba'a samu matsaloli a tattare da wayan. Shi dai ajiya dai yana da amfani sosai. Ajiya idan ka ajiye abu lokacin da kake so zaka samu a cikin wayar, musamman a cikin waya. Saboda ita waya gaskiya abu ce mai muhimmanci a rayuwa saboda an riga ne, ƙaƙaba mana ita a cikin rayuwa.

Me kake ci a wurin aiki? Ta abubuwa da yawa, da dama. Musamman mu leberori masu aikin hannu kin san bamu da wani zaɓin cewa. Wai Ka san bamu da wani zaɓin cewa ga abun da mu ke so mu ci. Sai dai abin da muka gani a wurin shi zamu ci. Yawanci mun fi cin minerals da bread. Wani a ci shinkafa, wani kunu, wani doya da kwai. Sai dai abin da mutum kawai ya ga dama shi ya ga zai iya ci shi ne kawai. Anta shi lafiya. Ya aiki.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Ina tafiya zuwa wurare gaskiya, wurare da dama. Ina tafiya a kan ƙafa, ina tafiya a kan mota, ina tafiya a keke, mashin duka. Duk wanda dai ta samu dai shine ke yi kawai. Sai na zaɓa, sai na zaɓa abin da zan yi tafiya da shi ba. Tafiya zuwa wurare gaskiya yana da muhimmanci sosai. Wadda aka yi abun da kai ba ka ta gani ba, ko da aka yi abun da kai ba ka ma ta ajiye ba.

Yaya sa hannunku yake? Eh sa hannu na gaskiya yana da matuƙar amfani kuma sa hannu yana da kyau, yana da kyau saboda ko da a ce wurin bankin ka ne ko wurin wani takardunka ne, to sa hannunka ne ke tantancewa kai ne ko ko ba kai ba ne. Idan ka kasance kana sa hannu to za ka ƙirƙiri sa hannun ne wanda kai kaɗai za ka iya. Idan ka sa hannu shi sa hannu yana da matuƙar amfani kuma sa hannu idan ko ka je bankin ka haka idan kana neman kuɗi mai yawa za ka yi ta tela to idan ba ka sa hannu ba to idan ka sa hannun ma ba daidai ba ya nuna cewa ba kai ba ne. Amma idan ka sa hannun daidai ya nuna cewa kai ne to za a ba kuɗin. Ko da a ce wani ne ka aika ka kai ka aika da ceke banki. Idan ka ka aike shi in dai aka ga sa hannunka to za a ba shi.

Yaushe kake yin wanka? Eh, ina yin wanka a duk lokacin da na ga ya dace, kuma lokacin da na ga dama. Wannan ra'ayina ne, shine lokacin da nake wanka. Amma ni bana da wani acewar ga asalin lokacin da nake wanka. Wani lokaci ina yi da safe, wani lokaci ina yi da rana, wani lokaci ina yi da daddare. Ya danganta de da yanayin yadda ni na ji kawai ina so in yi wanka. Bana da wani acewar ga lokacin ni da nake wanka.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Eh kai, ni bawa ni da wani lokacin da nake zuwa kasuwa. Duk lokacin da ina da ƴan kuɗi wanda zan iya zuwa in yi siyayya ko kuma in siyo wani abu to lokacin ne zan iya zuwa kasuwa. Amma a ce wai ga yaushe nake zuwa kasuwa, a'a bani da wannan lokacin da zance wai na zaɓi ga ranar da nake so in je kasuwa.

Kana iya tsalle igiya? Ina iya tsalle igiya. Lokacin da muke da— lokacin da muke yara ina iya tunawa muna yin tsalla igiya, aga ɗaya ya kama a can, ɗaya ya kama a can ana gulgula ta kai kuma kana iya tsalle, kana tsalle, kana tsalle, kana tsallake igiya. Na ga wannan abu ne, wasan yara ne wannan kuma yanzu kuma kama anyi modernizing din shi an kai mai da shi wani abu wanda za ga mutane suna yi. Yana, yana, ana, yana entertaining din mutane, yana nadcaɗantar da mutane a takaici kena.

Me kake yi don kaya lafiya? Abubuwan da nake yi don kaya lafiya, ina tsaftace kaina, ina tsaftace jikina kuma ina tsaftace gidana kuma ina tsaftace abinci na. Kuma ina kiyaye duk wani abubuwan da zai zo ya fado ya kasance wai ya bani matsala a tattare da lafiya na. Sai kuma wurin kwanciya na shi ma ina tsaftace shi komai da komai dai ina tsaftace shi a takaci. Da saboda kiyaye lafiya na, saboda lafiya tafi komai, an ce lafiya tafi zama ɗan sarki. Ko sarkin ma shi kan shi an ce lafiya da kai.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Eh, ina tsara ayyukan da suka fi muhimmanci a sadda nake so kuma tsarin ayyukan da suka fi muhimmanci sune musamman karatu gaskiya ka ga aiki ne mai muhimmanci da kuma aikin da na tsara wanda za a samu ƙaruwa shi ma aiki ne mafi muhimmanci. Aiki mafi muhimmanci gaskiya yana da kyau, yana da amfani ka kiyaye shi kuma ka tsara shi kuma ka cika alkawari aduk sanda ka ba.

Kana rera waƙa lokacin wanka. A addinin mu na musulunci ya hana muyin magana idan kana wanka. Matuƙar ace kayi sirara. In dai ka shiga daiban ɗaki dai addinin musulunci ya hana magana, ya hana ko kira ne ko meye. In ba dai abun da ya kasance wajibi ko kuma mai haɗari, gaba wani zai cutu. To shi zaka iya yin magana ko kuma waƙa ko kuma wani abu. Waƙa ma dai a takaice dai waccan cikin addinin mu in dai ta haɗu da kiɗa, in dai ta haɗu da kiɗa ya zama haramun. Kuma idan aka ce abu haramun ne kaki yayi shi gaskiya.

Kana kuka lokacin yanka albasa? Eh ina kuka mana idan abu, idan zafi, zafin nan ya shiga nu, zaka ga matun yina hawaye, ba kuka ba dai hawaye. Amma dai gaskiya shi wannan zafin ban san dai daga inda yake fitowa ba. Amma dai daga cikin albasan da yake fitowa shine yake sa, haddasadda wannan hawayen. Zaka ji ya ji a idon ka idan ka hey ka gan hawaye na fita. Idan hawaye ya fita, Hey ka ɗan dinga jin ɗan sanyi sanyi. Shi ne dai kawai wannan a takaice.

Sau nawa kake karɓan kira aiki? Aa, ina karɓan kira aiki sau tari da dare saboda wani lokacin zaka ji wancan ya kira ka, wancan ya kira ka, wancan ya kira ka ka rasa ma inda zaka je. Shi dai karɓan kira a aiki gaskiya yana da mahimmanci. Matukar kana wayarka tana cikin caji kuma kana jini daidai shine kawai. Amma in ba haka ba, karɓan kira aiki wani lokacin ba wani lokacin zaka ga an kira ka ba wani aiki ba ne mai mahimmanci. Zaka ga an takura ma kazo to ka ga, eh gaskiya wannan nan.

Kana kallon taurari da daddare? Eh, gaskiya ina kallon taurari da daddare saboda wani lokacin mala'aka ma ana yin cewa ga wancen, ga wancen, ga wancan haka dai yana ana wasa haka na yara. Za a ce ga uwa, ga ƴa, ga mene ne, ga wannan, ga wannan. Irin abubuwan nan dai kawai. Za ga shi taurari gaskiya suna da ban sha'awa da daddare idan mutum yana kallon su. Kuma gaskiya cikin, cikin annashuwa da nishaɗi. Za ka ga sun ba da kallo mai kyau, sun ba da yanayi mai kyau a sama. Shi ne dai kawai na ta gani.

Kana iya kunna wuta? Mm, ina iya kunna wuta. Amma wanan aikin mata ne amma kunna wuta ba wani aiki bane mai wani wahala. Zaka iya sa itace, zaka iya amfani da itace ka kunna wuta, ka iya amfani da kara ka kunna wuta, zaka iya amfani da dizil ka kunna wuta, zaka iya amfani da kerozin ka kunna wuta, zaka iya amfani da gas kuka ka kunna wuta. Kunna wutan kuma ya danganta wane irin kunna wuta. Kunna wuta kala kala ne, akwai wutan girki, akwai wutan daji, akwai wutan da zamu dan ɗafa dankali ko kuma kaje daji haka idan kana saka ɗyafu abu zaka iya kunna wuta.

A kake daidaita aiki da rayuwa. Ina daidaita aiki da rayuwa. Ni tun kan na ji idan abubuwa sun sha kai na tausayin bar aikin saboda da ɗayan rayu. Saboda shi gaskiya rayuwa tafi muhimmanci gaskiya. Rayuwa yana da muhimmanci a kowane irin abu da yake da rayuwa. Rayuwa tana da muhimmanci sosai. Wai ita rayuwa gaskiya mara acewamaiba. Indai ga rayuwa galada, alhamdulillah mun gode wa Allah Subhanahu wa ta'ala. Idan kuma muka samu ku daidaita aiki mu da rayuwa saboda kai ka cutar da rayuwan ka.

Kana yin waƙa cikin zuciya, hmmm zai iya kasancewa mutum yana so ya yi, yana yin raira waƙa cikin zuciya ba tare da kowa ya ji ba a cikin zuciyan shi. Kuma eh, raira ta, eh yin waƙa cikin zuciya gaskiya, abune wanda dai ga shi nan dai mudai gaskiya waƙa dai a cikin addinin musulunci ba wani abu bane mai kyau gaskiya. Ba wani abu bane wanda za a cewa an kamba ma shi ko kuma an faɗi shi a Kur'ani ko a hadisi.

Yaushe kake zuwa kasuwa? To, ni gaskiya bani da wani sahihin ranar nake zuwa kasuwa. Shi zuwa kasuwa kawai ya danganta da idan ka samu kuɗi ne kaje ka siyo abubuwa. Amma mu ba mu da wai a ci wai ga ranar da muka ware a shirye muke zuwa kasuwa. Ba mu da wannan ranar. Ana iya zuwa kasuwa da rana, ana iya zuwa kasuwa da ɗan yanma rana. Ya danganta da inda na samu ne Kawai shine.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Eh, ina son buɗe taga a ɗaki saboda in sha iska ko kuma idan babu torchlight ko kuma babu wutan nepa, eh mutun yaga haske haka. Ko mutum yana so ya sha natural air, wata iska daga Allah, abun da ake cewa ba artificial ba. Idan mutum yana so ya sha natural air, shi to zai iya amfani da taga ya buɗe ba tare da ko fanka ta wuwwulƙa ba.

Ka fi son bas ko tatsi? To! Ni ban ma taɓa jin wannan kalmam ba bas ko tatsi. Tatsi amma ban san taɓa ma, bas amma ban san taɓa ma. Amma dai gaskiya ni kai, ban san wannan kalmabba gaba ɗaya. Bas, tatsi. Ina ban san wannan kalman ba. E, aikin namu na abubuwan da ba maso ba za ki co uwar ki fa.

Yaya kake son zama? Ina so in zauna a kujera ko kushin ko kan katifa. Ina son dai wuri mai laushi gaskiya, ban cika son wuri mai ƙarfi ƙarfi ba gaskiya. In ba da tilas ba ko daule gaskiya. Ina son wuri irin dai wuri mai kyau gaskiya in zauna. Kuma in zan iya zauna a taburma, zan iya zauna a carpet. Ina son zama a irin wuraren haka.

Ya kake magance matsalolin aiki? Hmmm, ina magancen matsalolin aiki na idan ko aiki ya samu matsala haka zan iya, yi iya bakin kokari na wurin naga na magance matsalolin saboda kada a samu matsala a nan gaba. Kamun bangaren kuɗi idan naga akwai matsala, shi zance mai gida saboda mu aikin mu gini ne, zance mai gida to aa idan ba kuɗi gashi ya tsayar da aiki saboda ni ban son matsala. Saboda ka shi labira idan kai aiki ba ka ba shi kuɗi ba, nema aiki ba ka ba shi kuɗi gashi ya tawa kuma matsala zai iya janyo wa abubuwa wani lokacin ma wani dai zai yi shiru dai ba zai yi takura ka ba haka ne.

Kana mike jiki da safe? E, ina miƙa mana sosai da safe saboda ƙasusuwa na su daidaita ni ma in ji dama dama. Amma duk, duk mutumin da ya tashi in dai tashi da safe daga bacci zaga yana miƙa saboda yana daidaita ƙasusuwanshi. Yadaɗe a wuri ɗaya bai motsa ba sai ka ga mutum ta ya mike kai ƙasusuwanshi su daidaita. Mike jiki gaskiya yana da amfani sosai saboda akwai amfaninsu da ban duk duk ni ba likit bane amma na san yana da amfani naɗaɓan a jikin mutum. In ka mike kai kanka zaka ƙadan ji dama dama haka za ka ƙadan ji kaɗan ji daidai ba tare da wani abu ya takura ka ba kowane abu haka. Ko wani ƙashin ka ya goce ko kuma shi miƙe jiki gaskiya yana da amfani sosai. Alhamdulillah.

Ba na tafiya kasuwanci a a ba na tafiya kasuwanci. Kasuwanci ya ce mutum yana da kuɗi yake zai yi kasuwanci. Mu da muke da ajiyar hannu na mu na wani kasuwanci. Kasuwanci ai sai mutanen da suke da kuɗi a hannun su shine suke yin kasuwanci. A kasuwanci in ba ka da kuɗi ai wahala kawai za ka je. Musamman yanzu inda rayuwar ta jujuya ta koma wani iri. Ga yanayin tsadar rayuwa, ga abubuwa, ga yara, ga makaranta ga menene to ina wa ka tara kuɗin da ka je kasuwa?

Mai yake baku ƙwarin gwiwa aiki? Yake ba ni ƙwarin gwiwa aiki, in ga aikin yayi daɗi, yayi siga kuma ga shi za a ɗan samu alheri. Yaw wara yanzu za ka. Ƙwarin gwiya ya tabbata. Zakaga ana aikin cikin karsashi da, da annashuwa, da farin ciki. Zakaga mutum yanayi yana murmushi yasan zai samu alkhairi to ƙwarin gwiwan da yake samu aiki kenan kuma ace shi wanda ake ma aikin. Ya ga yana, ya sake, ya sake ma mutane fuska kuma yana faran-faran da mutane. Kuma irin ɗan abun dai da bai gagaraba haka zai iya siya wa mutum ya bashi haka. Zakaga mutum yana sake jiki yayi aiki ƙwarin gwiwa kenan.

Ka fi son hawan matakala ko lifta? To gaskiya na fi son lifta saboda shi hawan matakala ni a rayuwata ma ni ban masu hira sambalanta na hawa matakala. Dan takalan nan wahala yake da shi saboda za kaji cinyoyin ka sun sassage. Mutuman mu da muke aikin gini dau-da mu matakala ma na hau shi har ya fita min daga rai. Ni na hau matakala amma ka ga lifta shi wannan gaskiya lifta yana da kyau gaskiya. Yana taimakawa mutane ƙwarai, ƙwarai gaskiya ƙwarai da aniya. Taimakawa mutane sosai ƙwarai da aniya.

Mene ne yasa yake sa ka yi dariya? To, abubuwa da dama amma ni bana iya ban cika so. Dariya nan take cikin ƙyalƙyata ko in ga wani abu mai kyau haka wanda yake sa mutane dariya haka sai na yi dariya. Amma abun da yake sa dariya suna da yawa wani idan ya ga mugunta shi ne zaka ga yake dariya. Kuma idan ya ga abu, abun da wa insu kawai sukayi wani abu kawai mutum ya yi shi kamar dolonci. Dolonci haka zaka ga kawai shi ma yayi dariya.

Wasu kafofin watsa labarai kake amfani dasu? Eh, ina amfani da kafofin watsa labarai kaman rediyo, TV, wayoyi, social media kenan, da kuma sauransu, da jarida. Su ma ana kan amfani dasu gaskiya. Amma na fi amfani da waya saboda zuwa ita ce ta fi sauƙi. Sai ana aikata abu nan da nan, nan za ka ji su. Kafin ma jarida ya fito da shi, ya yi fito da bayani ko gidan rediyo ko gidan TV su biya ni. Haka ce, su ne sukafi fara bayani a farko.

Muna amfani da ruwan rijiya, muna amfani da ruwar rijiya idan ba mu, bamu samu ruwan fanfo ba ko ruwan bohol, so za mu iya amfani da ruwar rijiya, su wurin girki, wurin wanke-wanke, wurin wanki, wurin wanka, wurin dafa abinci ma duka muna amfani da shi saboda shi ruwar rijiya asalin ma ba mu sanma wani fanfo ko bohol ba ma, daga baya ne suka fiffito saboda su yan.

Ina kake jira a layi? Mutum ina jira mana matuƙar layi bai zo kaina ba zan jira, ko kuma ko layin waya ma ana jira kafin suka kawo. Na duba nan duk layi ne, ko ba ka bani? Ma jira a layi, eh yana da kyau ka dinga jira saboda akwai wanda su ka riga ka, kada ka shiga kuma kai azarɓaɓi. Dan mutum yayi azarɓaɓi ka ga babu kyau wannan abubuwa.